Barka da safiya fankwatashi lafiya. An tambaye ni yau tambaya ta ta farko. Wannan safiya shine wane kayan marmari ka fi so? Eh to gaskiya ne na fi son kayan marmari. Abin da a cikin kayan marmari, abubuwan da na fi so akwai tufa, akwai ayaba, akwai strawberry. Wayannan gaskiya su ne na fi so a cikin kayan marmari.

Tambayata ta biyu a yau shine wane irin tufafi ka fi so? Eh, ni kam gaskiya na fi son tufafi wanda yake yadi ne, normal yadi da irin na Hausawa da munni bahushi ne. Na fi son kaya doguwar riga wadda za a yi ta jan fake na da dogon wando. Wa'innan kaya suna fi so kuma sannan ina son kaya wanda ba su da sarfani.

Tambaya ta uku ita ce, yaya kake tsara ayyukan da suka fahimmi mahimmanci? Eh toh gaskiya yadda nake fara ayyuka na wa'inda suka fahimmi mahimmanci su ne, ina fara da mafi mahimmanci sannan wanda yake da ƙaranci a mahimmanci sannan wanda yake ƙaranci a mahimmanci. Ma'ana dai ina bin wanda yafi mahimmanci a lokacin sannan kuma ina dubawa wane lokaci ne ya fi dacewa don wannan abun.

Tambaya ta ta hudu ita ce kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto musamman idan abun agaba na ya faru kokuma musamman na samu labari ne daga wanda na aminta da shi cewa ba zai iya mun karya ba, wanda na san tabbas abin da ya faɗa haka ne. Ina iya gabatar da rahoto yadda ya kamata.

Tambaya ta biyar a yau ita ce, sau nawa kake rubuta rahoto? Eh to gaskiya ya danganta rubuta rahoto. Bana wani rubuta rahoto nikan gaskiya. Bana wani rubuta rahoto, in dai ba wani ne ya tambaye ni ba wanda shi ma kuma na san yana da alhaki akan ya san wannan rahoto. Amma banda haka ni bana rubuta rahoto.

Tambayata ta biyar a yau ita ce kana fi son zama a birni ko a ƙauye? Haba malam wa ke makar wa ke son zama a ƙauye? Ai birni duniya ne. Alhaji birni birni duniya ne. Ai na fi son zama a birni bama haɗi ai. Ai wannan ba ma abin da za a tsaya ana wani kai kawo bane ba. Ai malam na fi son zama a birni. Kaji birni za ka samu kome da kome abin da ka ke so.

Tambaya ta ta shida, ta wuce ta bakwai a yau ita ce, wane wasa kafi ka ke son yi? Eh gaskiya ina son wasan mota sosai, wanda za a hau mota ayi wasa da ita ma'ana stunt kenan. Ko wanda za a dingayin drifting da ita ko in ce stunt ma gabaya tun da komi da komi ya shiga ciki.

Tambayata ta takwas a yau shine wane irin ƙasa gidan ku yake dashi? Eh, toh mu da ke nan yankin arewa ne a Najeriya. Gaskiya ƙasanmu mai kyau ce musamman yankin Jigawa. Zaka iya cewa sandy soil ce irin wadda take tsotsayarwa da zaran ya sauka. Gaskiya mu ita ce yankin ƙasar da take yankin mu.

Tambayata ta tara shine, Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiya kala biyu. Ina amfani da tsintsiyar kwakwa wadda ake amfani da ita, wadda ake yin ta da zarne ko in ce abin bishiyar dabino. Sannan ina amfani da tsintsiyar laushi wadda ake cirowa daga ciyawa wadda ake ce mata komayya. Ya danganta da inda za a share. Idan zaka share waje kamar carpet kan carpet ko waje mai ɗan gurji gurji, kana buƙatar tsintsiyar kwakwa idan wadda muke cewa tsintsiyar kwakwa. Idan kuma waje ne kamar kan tiles ko daɓe wadda ke saluf saluf, kana buƙatar tsintsiyar laushi.

Tambayata ta goma a wannan rana ita ce wane launi kafi so? Ma'ana wane launi nafi so? Eh to ni gaskiya a tsari na, a tsarin rayuwa ta ina son launi guda biyu. Ina son launi na kore, koren launi sannan kuma ina son farin launi. Waɗannan launin su nafi so. Musamman a tufafi za a ga nafi son koren launi.

Tambayata ta goma sha ɗaya a wannan rana ita ce kana iya amfani da kwamfuta? Na'am, sosai ina iya amfani da kwamfuta don abin da na yi ma a makarantata Diploma tun daga Foundation da Diploma da Advanced Diploma a makarantata ta Information Jigawa State Polytechnic of Information Technology wadda aka fi sani da Poly Ahh! Informatics ka zaure ita ce kwamfuta ne. Nayi course ɗin IT.

Tambaya ta goma sha ɗaya, ko in ce ta sha biyu a wannan rana. Ita ce tambayan da aka ce min wane lokaci kake wanke kayayyaki? Eh to gaskiya ina zaɓan lokaci ne kamar ranar Alhamis ana gobe Juma'a ina iya wanke kayayyaki na musamman undawears ina su nafi wankewa a wannan lokaci domin sabonta su kuma in samu ranar wuke asabar ko ladadi in wanke su.

Tambaya ta goma sha uku a wannan rana ita ce tambayar da aka mun akan cewa "Yaushe kake cin abincin rana?" Eh to, wannan ya danganta amma mafi yawancin lokutan da nake cin abincin rana shine bayan sallar la'asar, musamman bayan karfe huɗu. Bayan sallar la'asar, na fi cin abincin rana na a wannan lokacin.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Wannan ita ce tambaya da aka mun ta yau a matsayin tambaya ta goma sha huɗu. Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh, ina da sa hannu a lokacin da za mu tura saƙonni zuwa wasu wurare musamman idan abin yana da muhimmanci. Ina da sa hannu a saƙonnin da muke tutturawa.

Kai, tambayata ta talla, ah goma sha biyar a wannan rana ita ce kana amfani da soro net? Wato tambayota ta ban dariya domin wannan Hausa ba ta yi ba. Shin tambayar ya kamata an mun tambaya ina amfani da maganin gidan soro ma'ana shinge net? Eh ina amfani da maganin gidan sauro wato shinge. Ina amfani da shi don yanzu haka ban fito daga cikin shi ba.

Tambayata ta goma sha shida a wannan rana ita ce, kana fi kuzari da safe ko da yamma? Ma'ana da wane lokaci na fi yin kuzari? Eh to shi ma ya danganta. Idon misali kamar lokacin zafi ne, za ka ga gaskiya da mutum da yamma ya fi yi samun kuzari saboda weather tafi daɗi. Amma kamar lokacin sanyi, ita wannan gaskiya da safe da yamma, kowane lokaci kana da kuzari amma mafi yawanci mutum da yamma da safe ya fi kuzari saboda lokacin ka tashi da sabon ƙarfin ka ko ba gaskiya ba gaskiya ne.

Eh to wannan tambaya amin ce, menene kayan ceci-ceci da ka fi so? Eh to gaskiya na fi son irinsu kayan ɗan tanɗe-tanɗe irinsu goba, irinsu yalo, su agwaluma. Waƴannan kayan su nafi so gaskiya. Ko kuma in ce nafi son kayan ganyayyaki gaskiya. Nama fi son kayan ganyayyaki. Wannan itace maganar gaskiya.

Tambaya ta goma sha takwas a wannan rana shine kana sanya agogo a hannun ka? A'a gaskiya ina daukar dogon lokaci ban sanya agogo ba amma ina sawa ina sa agogo amma bana baya daga cikin abubuwan da nake yawan sanyawa gaskiya. A takaice ma dai du wanda ya sani zai je kamar bana sa agogo.

Tambaya ta goma sha tara ita ce tambayar da aka mun akan shafi. Mene kake son canzawa a wurin aiki? Eh gaskiya akwai tsare tsare da yawa da nake son canzawa a wurin aiki. Misali yadda ake ah treating din ma'aikata na ko in ce colleagues dina da yadda ake sanyansu abubuwa wanda basu kamata ba. Misali ana baka tsohon kwamfuta kayi amfani da ita ko kuma ofis dinka din ya lalace. Ko wani abu dai wanda dole da shi zakayi amfani a wajen yin aiki amma kuma za kaga baza a baka wanda ya kamata ba.

Tambaya ta ta goma a wannan rana ita ce kana iya-- sorry, tambaya ta goma ta ashirin ita ce kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina zuwa aiki kafin lokacin da aka gindaya minma Misali, idan aka ce zan fita aiki ƙarfe takwas to ina zuwa cikin wurin aiki tun ƙarfe bakwai da arba'in ko ƙarfe bakwai da arba'in da biyar. Twenty minute kafin lokaci ko kuma minti sha biyar kafin lokacin da aka samin.